Kana fi son zama a kujera ko tabarma? To ni ɗan Arewa idan aka yi min irin wannan tambayan sai ansa ta za ta zama cewa na fi son zama a tabarma domin ni isassan, isassan ko isashshen ɗan Arewa na.

Kana son ya tabarau? To gaskiya wannan maganan ban sani me yake fadi ba. Gaske gasken kenan.

Kana musafaha da mutane? Eh, ina musafaha da mutane domin idan kai mutum ne mai rai dole kayi musafaha da mutane, balle idan kana zama da mutane.

Wane app kake amfani da shi don sako ne? To idan ta zo ɓangaren sako ina amfani da app daban daban ma sako. Ina amfani da WhatsApp, ina amfani da Facebook kuma ina amfani da app na waya da ke zuwa da ke ansan sakonnan.

Nawa ruwa kake sha kullum? Wannan tambayar ina gan an tambaye shi ba daidai ba. Tambayar yanda ya kamata ya zama shine nawa ruwa nawa kuke sha kullum? To idan ta zo bangaren ruwa ina sha ruwa da yawa amma ta danganta da lokaci. Idan ana zafi to muna sha ruwa da yawa amma idan ana sanyi. Sha da yawa.

Yaushe kake kwana kullum? To kullum lokacin da nike kwana kullum gaskiya ta danganta. Akwai lokacin da idan ana zahi bana samun in kwana da sauri ko kuma idan na gaji sosai ina kwana da sauri. Amma idan ina da abu ina da usuri da zan yi da dare ina kwana da dare sai wuri tayi dare sosai kamar irin ƙarhe sha ɗaya ko sha biyu. Wani lokaci ai ƙarhe ɗaya da asuba nike bacci.

Kujerun ka suna da daɗi to kujeru dai ba a shan su, balle a san ko suna da daɗi. Amma ina ganin tambayan da ya kamata a tambaya shi ne kujerun ku suna da daɗin zama?

Nawa sa'o'i kake kallon wayarka? To idan ta zo wurin sa'o'i akwai su da yawa. Domin ina samun sa'o'i da yawa a wayana. Idan na dawo daga wurin aiki, zama nike yi in dube su ɗaya bayan ɗaya, in karanta saƙon in san me ya kamata in yi, in san me wane irin amsa ya kamata in ba saƙon.

Wane irin wasa kake fi so? To a ɓangaren wasa, na fi son wasan kwaikwayo. Domin idan aka zo wurin wasan kwaikwayo, akwai su da yawa. To idan na samu wasan kwaikwayo kamar irin na Amurka da ake kashe kashe, idan na samu, ina jin daɗin kallo wasan kwaikwayo.

Wane abincin gargajiya kake fi so? To idan ta zo bangaren gargajiya, abincin gargajiya wato kana nufin abinci kodai magani. Amma idan magani ne to maganin nafi so shine wanda ke wanke jiki, ya sa mutum ya ji karfin jiki. Kuma idan ta zo bangaren abincin cini na fi son abincin mu na arewa wato tuwo da miyan kuka.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? Eh ina zuwa aiki lokaci daidai. Domin wurin da nake aiki bai kamata kana zuwa aiki lokaci ya wuce ba. Domin akwai attendance da ake ɗaukawa. Domin haka in za ka tayi wurin aiki, dole ka tayi wurin aiki lokacin da ya kamata.

Kana kwana a ciki? To kwana dai idan ta zo ta bangaren kwana a cikin gida. Idan ana zahi gaskiya na fi son kwana waje domin ba na son zahi amma idan ana sanyi ina kwana a ciki.

Yaya kake sassanta rikici a aiki? To idan ta zo wurin rikici ne, da wuya mu samu rikici wurin aiki. Amma idan aka zo aka zo aka samu, akwai oga da ya ke zauna sassanta mun rikici, ya sa kowa da kowa su samu zaman lafiya.

Sau nawa kake guga hakori? To idan ta zo wurin haƙori ne, gogan haƙori ina yin gogan haƙorina da sahe da zarar na tashi daga bacci sai in goga haƙori. Kuma idan an ka zo da yamma da maraice, idan na gama ayyukan ranan na gama cin abincin dare kamin in yi bacci sai in goga haƙorina domin idan nayi kwana bakina ba za ta yi wari ba.

Menene burin ku a aikin? To a wurin aikina wurin da nake aiki, burin mu shine mu tura kaya daga nan ƙasan Najeriya zuwa kowane ƙasa kuma ko a cikin ƙasan ma muna tura kaya zuwa ko'ina a cikin ƙasan. Idan kana da kaya babba ko ƙarami da kake so a tura ma daga ɓangare guda zuwa wani ɓangare a cikin ƙasan, za ka kawo shi ne wurin ofis mu sai mu tura ma, za ka biya mu kuɗi sai a tura ma, sai a baka lokaci da kayan zai iso wurin da mu ka ce su a tura ma. Kuma idan akwai matsala mu zamu kira ka mu hoɗi ma cewa akwai matsala da kayan nan zai ƙara lokaci ko kuma ka yi haƙuri a manni za mu tura kayan.

Wani lokaci na rana kuka fi so? Lokaci na rana da na fi so shine lokacin da nike cin abincin rana. Domin lokacin nan ne nike samu ɗan huta daga abubu ayyukan aikin da nike yi, inci abincin ƙara ƙarfi kamin in zo in koma in cigaba da aiki.

Yaya kake taimakawa mutane? To idan ka zo ɓangaren taimako, idan mutum na buƙatar abu daga gare ni kuma na san cewa ina da shi, ina taimakawa mutane. Misali idan mutum ya zo yana neman kuɗi ne, yana da buƙatan da yake so ya ya yi yi da kuɗin nan, yana so ya abun abu da buƙatan nan, in ya taho wurina sai in taimake shi in ba shi kuɗi. Idan kuma yunwa mutum ke ji, yana buƙatan abinci in ya zo wurina idan ina da abinci sai in ɗibo mai. Ko kuma idan ban da abinci ma sai in cire kuɗi in je in sayo mai abinci. Amman dai ina kokarin in taimaka ma mutane idan ina da shi.

Sau nawa kake karɓar kira a aiki? To idan ina wurin aiki bana karɓan kira, domin aikina, aiki ne da yake buƙatan in yi magana da kostomomi sosai. Idan kostoma na nan gabana, bana iya ɗaukan kira, amma idan kira ne da ya, ya, ya zo game da aikin da nike yi ina karɓan kira. Misali, idan ogana ya kira ni ko ogan ogana suka kira ni dole in ɗauki kira. Amma idan abokina ya kira ni, idan akwai wani kostoma gabana bana iya ɗaukan kira, sai dai idan na gama da abokina sai, sai idan na gama da kostoma, sai in zo in kira abokina anjima.

Kana fin kuzari da safe ko da yamma? To idan ta zo bangaren kuzari, na fi son kuzari da safe domin da safe ne ta fi kyau kuma ta fi daɗin kuzari. Ba na son yin shi da yamma domin yamman nan ba ta irin daɗin da na safe, irin na safe take yi.

Kana iya gabatar da rahoto? Eh, to ina iya gabatar da rahoto domin ƙasan rahoto shide ba ka iya cewa ba ka iya gabatar da ita domin yanayin yadda rahoto take.

Kana iya ba da barkwanci, to idan barkwanci ne ina iya ba da domin idan ta zo wurin barkwanci tana da kyau ka zama mutum ne mai mahimmancin ba da barkwanci.

Kana da katin kasuwanci? Eh to ni yanzu ban kai na yin katin kasuwanci ba. Domin masun katin kasuwanci shine bubbanayen mutane da ke nan a company kuma ko masu business ko masu company ko masu shago, masu sayar da abubuwa. Ni bana sayar da abubuwa, ina ni ma'aikaci ne a wani company.

Yaya kake bikin ranar haihuwarka? To ranar haihuwarna idan ranar nan ta kai, yadda nike bikin shine ina kiran abokan arziki da iyalai na, zamu fita muje wurin da ake saida abinci ko wurin da ake hutawa, sai mu karɓa tebur mu zauna muyi shagali, a siya abincin ci adda ko sai ma sai mu siya in yanka kosan kowa ya samu yaci sai kowa yayi shagali dani a ranar haihuwa na.

Wane malami kake fi so? To idan ka zo bangaren malami ina da magani da yawa, ina da malami da yawa da nake so amma akwai malami guda da ya koya mun a jami'a dana fi so domin shi addini guda yake da ni kuma ya iya kwaikwayo, ya iya koyarwa shiyasa nake so malamin nan kuma ba mugu bane.

Yaya unguwarku take? To unguwar mu tana nan kaman GRA ne, domin idan ka zo unguwar mu tana da hanyoyi da yawa kuma akwai titi, titi da yawa kuma ga kwalbati da yawa. Gidaje na kallon juna ne kuma wasu suna kallon bayan juna ne.

Yaya kake jin hayaniya? To ina jin hayaniya da kunne na ne kuma idan akwai hayaniyan da ke faruwa muna jin shi a news da ake sanarwa da ake yi mana kowane yamma a TV ko a rediyo.

Sau nawa kake wanke tufafi? Toh ta bangaren tufafi domin bana son dauna ina wanke tufafi na kullum kullum idan ta yi dati idan dai tufafin ta yi datti ina sa ta cikin ruwa in wanke ko kuma in kai ma masu wanke kaya su yi min wanki. Amman dai ni, nake wanke tufafi ta idan ta yi datti kullum kullum.

Wane launi kake fiso? Babu launin da nike su, ni dai idan ta zo ta bishiyan launi gaskiya banda launi da na fi so. Ko wanne da na samu gaskiya ina amfani da shi a kan nan.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Eh, idan na yi hita lokacin da ake ruwa, ai ina hita da lema. Balle idan kamun hita na dubi sama na ga hadari, sai in ɗauki lema ta in hita da shi, domin ina ya zama cewa sai na yi ta tsawa da ruwa. Kuma idan uzirin dole sai na buƙaci wuzirin dole in fita da lema ta.

Yaushe kake fara aiki kullum? Ina fara aiki na ƙarhe takwas ne kullum. To idan na tashi da safe, kamin ƙarhe takwas na isa wurin aiki. Aiki na, na hwarawa ƙarhe takwas ne kacal.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? To idan ta zo ɓangaren aiki ne ina kammala aiki da zuciya ɗaya. Zanwa, zama nike yi, in duba aikin da na iya yi daga safe har zuwa lokacin da ya kamata in tashi, idan nagancewa kome da kome babu kuskure, kome laya lau ne sai in kammala aiki in dawo gida.

Wane irin ƙasa gidan ku yake da shi? To nan wurin da nake zama irin ƙasar da ke wurin mu shine ƙasan da kana iya samun shi a desert, wato ƙasa ne da bai da wani ƙasa ne da ke da yawa kuma ƙasan da ke nan shiyan jan ƙasa ne.

Kana iya ɗinka tufafi? To masu ɗinka tufafi sunansu masu ɗinki wato teloli kenan. Amma ni ba tela bane, bana iya ɗinka tufafi, sai dai idan na tayi wurin masu ɗinka tufafi na koya, sai su koya mun yadda ake ɗinka tufafi domin ni ma in fara ɗinka tufafi na. Amma yanzu dai ban iya ɗinka tufafi ba. Idan ina son tufafi ina kaiwa ne ga masu ɗinki su ɗinka min tufafi.

Sau nawa kake rubuta rahoto? To rahoto ba nomba rubuta rahoto. Idan dai ta cancanci cewa ya kamata in rubuta rahoto, sai in tahi in tai in je in rubuta. Amma in babu dalilin rubuta ta, bana zuwa rubutawa.

Kana shanya bel kullum? Gaskiya bana shan ya bel kullum, taɗai danganta da ko bel yana kamatan shanyi ko a'a. Idan ya kamata in shanya, ina shanyawa amma idan baya buƙatar shanyawa ina ajiyewa cikin daki.

Kana shan madara? Eh, ina shan madara. Ai, madara na da daɗi. Balle madara na da abubuwa da ke cikin shi da ke ƙara ƙarfin hakora. Yana ƙara ƙarfin jiki kuma yana ƙara wa mutum mahimmanci a cikin jiki. Su madara kuma ina shan shi cikin ti, ina shan shi cikin cornflakes, ina shan shi cikin kunu. Dai kome dai de ake kamata a sha da madara, ina sha da madara. Domin madara abu ne mai kyau.

Yanzu kana zuwa gidan fim, yanzu dai gidan fim domin aikin da nike yi yana ɗauka min lokaci sosai. Bana zuwa gidan fim kullum kullum amma akwai lokaci da muna zuwa a lahadi mu kalli fim, mu je gidan fim mu kalla fim. Amman dai ba kullum kullum ba ne domin aiki da wasu ayyukan da muke yi. Amma akwai dai lokacin da muke zuwa gidan fim mu kallon fim.

Kana fi son zama a birni ko a ƙauye? A to ni dai yadda nake na fi son zama a birni domin a birni komi da kake so yana nan. Komin jin daɗi da kake buƙata a rayuwan nan yana cikin birni, daga mota zuwa abinci zuwa wutar lantarki. Zuwa mutanen da zaka dinga gani, abubuwa da kake so ka siya na jin daɗi, wuraren da kake so ka je na jin daɗi a birni ake samun su. Amma ƙauye babu komai a ƙauye illa dai wuri na nan shiru, kowa na rayuwa kaɗan kaɗan amma a cikin birni nan zaka ga rayuwa, babban rayuwa.

Menene kayan ci ci-ci da ka fi so? To idan ta zo ɓangaren kayan ci-ci da ci-ci, ina son kayan da ake yi da fulawa. Misali da su meat pie, da su donut, da su biscuit, da su sweet, ina da su chocolate. Abubuwan nan na ci-ci da ci-ci gaskiya ina sha'awarsu sosai. Idan ina da kuɗi wani lokaci ina zuwa ne super market in siyo su da yawa in kawo gida. In zo inji daɗi da iyalina.

Kana kunna Bluetooth kullum? Eh ina kunna Bluetooth ɗina kullum domin ina shan waƙa da jam box kuma ina shan waƙa da airpod. Idan ina son in sha waƙa da airpod ina kunna Bluetooth kuma idan ina son in sha waƙa da jam box kuma ina kunna Bluetooth ko ina son in tura ma wani abu ne sai in kunna Bluetooth.

Waɗanne apps kake amfani da su sau da yawa? To ina da apps da yawa da nake amfani da su. Misali WhatsApp, domin shi ina da abokanai da yawa da muke turawa juna saƙuna. Kuma ga Facebook, ina amfani da Facebook sosai domin ina samun karanta labarbaru a nan. Karanta a Instagram, ina amfani da shi da yawa domin karanta labarbaru da yawa daga mutane ko ina a duniyan nan. Kuma da Twitter, ina amfani da Twitter in tura ma abokanai da nake da su da su ke da nisa da ni, tura masu saƙo kuma su ma su tura min saƙo.

Yaya kake shirya ayyukan? Idan ta zo wurin ayyuka ne, ina zama ne a ɗakina idan na tashi daga bacci sai in ɗauki takarda na, in rubuta abubuwa da abubuwa da ya kamata in yi a ranan nan kuma da wanɗa ya kamata da ke da mahimmanci da ba su jira da bai kamata in ajiye su ko in share su ba. Sai in zauna in rubuta su da lokacin da ya kamata in yi su domin idan na yi ta in samu in yi su. Haka nake shirya ayyuka da nake yi.

Kana yin ciniki a kasuwa? Eh, ina ciniki a kasuwa domin idan na tafi in sayi abu kuma mai saida abin yaƙa ya kira kuɗin da ya fi ƙarfi na dole in yi ciniki domin ina so in sayi abun nan kuma wani lokaci abun da ya samu ke ciniki domin mai saida kayan ya san cewa abubuwan nan sun yi tsada.

Kana amfani da mataimakin murya? Eh, to idan ta zo bangalen mataimakin murya ne ina awwani da shi sosai. Domin mataimakin murya idan kanaso kayi amfani dashi kanaso kayima mutane dayawa magana dole sai kayi amfani dashi. In ba haka ba mutane ba za su ji me kake faɗi ba. Shi ya sa ina wahani da mataimakin murya wani lokaci.

Kana iya yin iyo? Gaskiya ba na iya yin iyo domin ban ma san me ake kiran iyo ba, sai dai idan akwai bayani sai in san kome ake kira iyo.

Wanne launi tawada kake anfani i da shi? Idan ta zo wurin launi, akwai wasu apps da ke taimakon su ba da kuɗi. Amma gaskiya yanzu babu launi da nake nkwane da shi yanzu.

Kana son ɗaukar hotuna? Eh, ina son ɗaukar hotuna da zarar na yi sa kaya sabo ko ina son hita sai in ɗauki hoto in ajiye shi cikin wayata domin akwai lokacin da ina so ina postar da shi a bukkar aski su masu gani.

Kana iya jefen dutse nesa? Eh, ina iya jefen dutse da nesa. Idan dutsen na da nauyin da zan iya rike shi da kyau in wurgashi, to ina iya jefanshi yaje da nesa domin idan ya tai da nesa sai ya sakko ƙasa. Amma in dutsen bai da nauyi, idan yana da nauyi sosai in tafi ƙarfi ina bana iya jefanshi. Amma idan ƙaramin dutse yana da ƙaramin nauyi ina iya jefanshi ya tai da nesa.

Yaya kake gaishe wa mutane? Idan ina son gaishe wa mutane sai in duba wane lokaci muke. Idan muna safe ne sai ince ina kwana, kuma idan muna da rana ne sai ince masu ina yini, kuma idan da yamma ne sai ince masu ina yini domin a hausance yini yana hwarawa ne daga rana zuwa yamma kuma da dare ne kuma sai zan gaya masu ina yini.

Kana raba abincinku da mutane? Eh, ina raba abinci na da mutane, domin akwai mutane da yawa da ba su samu abinci su ci. Kuma ni in Allah ya yadda ina samu da yawa, idan na samu da yawa haka sai in kira waɗanda na san cewa ba su da shi, sai in raba masu su ma su samu abu su ci.

Kana ajiye ƙofin bayan naku? Eh, idan na gama amfani da ƙofin ina iya ajiyewa bayan namu domin ba wai akwai wurin da ake ajiyewa bane. Ko ina ma kana iya ajiyewa.

Wane launi idanunku suke? To idan ta zo bangaren launi gaskiya idanun mu na ganin launi da yawa. Amman wannan ya zama gare ka, ka zaɓa wanda kake so.

Wane irin takalma kake fi so? Idan ta zo bangaren takalma na su, na fi son takalma farare da ke da girma da za ka iya sawa da jeans da riga. Da idan za ka iya sawa, ka tayi kasan waje layya launi.

Kana da fanka a rufin daki? Eh, ina da fanka a rufin daki domin ina zama a arewa ne kuma a arewa bayadda za ka yi, ka yi zauna cikin daki babu fanka domin akwai zafi sosai.

Kana, kuna da WiFi a gida? Gaskiya a gida ina amfani da network na waya ta ne, aman dai WiFi ba mu da shi a gida. Network na waya shi ne ke amfani da shi a gida nai ayyukan internet.

Kana cin tafarnuwa? Gaskiya ba na cin tafarnuwa. Domin tafarnuwa dai duk lokacin da na gwada cin shi ban ji daɗin shi ba, su ba na cin tafarnuwa.

Kana duba daftarin kuɗi gaskiya idan na riƙe kuɗi dai bana duba daftarin kuɗi. Abunda nake duba shine kuɗin nawa ne da na duba nawane kuɗin kuma na duba cewa kuɗin tana amfana zan iya siya abu da ita ba matsala to shikenan abunda nake dubawa bana duba daftarin kuɗi.

Wane irin kiɗa kake son ji? To idan ta zo ɓangaren kiɗa ina son jin kiɗa da yawa. Akwai kiɗan Afirka da ake kira Afrobeat. Ina jin daɗin Afrobeat sosai. Kuma akwai wani da ake kira Pop. Wannan da masu soyayya ke son shi sosai. To wannan ina jin daɗin jin shi sosai. Amma ni kiɗan da na fi son ji shi ne Afrobeat.

Kana bin ƙa'idodin aiki? To idan ta zo ɓangaren ƙa'idodin aiki ina bin su domin baya da za'a yi su bari in aiki da kamfanin nake aiki da su ba tare da na bi ƙa'idodinsu ba domin dole in bi ƙa'idodinsu domin akwai document da na signing cewa ina zan aiki da su dole na bi ƙa'idodin aikinsu.